Gaskiya ni na i son shinkafa fa. Sabida tuwo in ka ci yau, in ka ci gobe, in ka ci jibi kaji ka gaji. Amma kan shinkafa kam kaga ana iya yin jollof da ita, ana iya yin, um, tuwon shinkafan ma da ita. Amma dai ni gaskiya dai, nafi son shinkafa sabida ta fi daɗi. Wallahi kana haɗa mata magi, kana haɗa mata manja da albasa. Yau ma shi na ci, balle ga mai da yaji ma, haba malam. A baka shinkafa da mai da yaji, kaci ka san kai ma ka ci abinci.

Ni kam gaskiya ina zuwa kasuwa ran Juma'a ne saboda kaya sun fi araha ran Juma'a. Kuma gaskiya muna zuwa da mutane da yawa ne mu je mu siya abubuwa da yawa saboda abubuwa suna ɗan har araha a wannan lokacin. Kuma gaskiya sun fi kyau ma saboda in ka je kasuwa ran Juma'a za ka ga mutane sun cika, zaka ga kowa da kowa duk an fita daga koyoyi an zo cikin gari, an zo kasuwa za'a siyar da abubuwa. Kenan haka dai ni dai na fi son zuwa kasuwa ko, ko ran Juma'a ko ran Sati haka dai. Da sassafe in ka je da wuri za ka fi samu abubuwa masu kyau da wuri-wuri.

Gaskiya ina ajiye talakudan aiki a cikin ɗaki ne fa. Wasu lokaci ma ina iya bari ma a wurin aiki ma su faɗa. Muna kan kulle in dare yayi kuma akwai masu gadi a wurin da muka sa saboda irin wannan abubuwan. Ko da haka ina iya ajiye wa gida, ina iya ajiye wa a wajen aiki. Yanayin abun da ya samu dai ko in dai abu ya kasa.

Gaskiya abu me yi-- muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da kuma ingantaccen abubuwan da za ka saya ko za a siyar maka. Saboda haka gaskiya in ka je kasuwa ka je kaga abubuwan da za a siyar maka ba su da kyau ko, ah sun lalace ne, ha a kuɗin yaɗan hawo. Kaga gaskiya kai ma bazaka ki ji daɗi ba. So yayi kyau a cewai akwai muhimmanci a kasuwa, akwai zahirci, akwai gaskiya, akwai ilimin kasuwa ma haka. Sai kuma a cewai abubuwan da za ka kawo kasuwa ka zo ka siyar ko abubuwan da za ka zo kasuwa ka saya masu kyau ne. Kaga wannan ma tabbas yana cikin abubuwan da yasa kasuwanci suna da muhimmanci wallahi.

Eh ni kam ba wai ina amfani da mataimakin murya bane, amma dai wasu lokaci sai in ga mutane suna amfani da shi. Wani yaro ma a unguwar mu shima yana amfani da shi. Amma ni ba wai lallai na dai taba siya dai na yi amfani da shi amma mataimakin mur-murya dai kam gaskiya ni ba wai na taba saya ba ne. Amma dai ina ganin ma yanzu ina iya amfani da shi saboda abu mai kyau ne kuma gaskiya yana taimako.

Ni ina iya zuwa wasan kwallo, wasu lokacin ma ina iya zuwa in daina guduwa haka. Wani lokacin ma surutu. Ama wasanni sai ga yara suna wani abun kaima kaɗan shiga ka yi, shaga lin dai da su. To, ƙaiɗi ma idan mun gama wannan kalan abu, anjima bana cewa ina girma. Ina samun, amma ina samun ina fita waje na ga mutane suna yi, na gani ma sanyi so ina wasan wasanni da yawa gaskiya.

Gaskiya, mukan burin mu a wajen aiki shine gaskiya. Abubuwan da muke bayarwa, abubuwan da muke gudawarwa gaskiya yana da kyau. Abubuwan da muke siyarwa mutane gaskiya yana da kyau. Kuma dole a ce wai in dai kana siyan abu, kana sayar da abu, kana siyan abu mai inganci, kana sayar da abu masu inganci. Dole a ce wai kai ne am ka fi bada abinci, abubuwa masu amfani. So burin mu a wajen aiki shine muna bada abubuwa masu inganci.

Ni na fi son burodi da aka kiran shi wato sliced bread saboda wannan ba sai sa hannu ba, ana iya yankawa a cikin ledan kwai za ka gani duk an yayanka maka su. Da hannu za ka na ɗauka wa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya. Lokaci amma na fi son burodin dai akwani burodi ma da aka ƙyana shi burodin wheat shi ma na masu na masu diabetes na amma ni ma ina son shi gaskiya saboda ba ya da sugar sosai.

A'a, ni kan harashin nan fa bana yi fa. Amma dana ke girma dai ina da wani ɗan'uwa haka shikan da ya fara bacci kawai za ka taji ne, za ka taji, za kaji har safe ba. Wallahi baccin ma sai ka ga ya fita ma a ankali. Tillatin harashin shi yake yi, amma ni kan to ban dai san yana wani harashi ba. Amma dai mutanen dai da suka, muna bacci tare sun gaya mun bana yi kuma ni na, na yarda bana yi.

Kai! In dai zafi ne fa ina ɗaure fuska wallahi. Ɗaure fuska na kawai zan yi ko kaga, ko kace in kama abu, in riƙe in danna shi sosai. Ina iya yi, ihu ma fa in abu yayi, yayi wani iri wallahi sabida zafi fa ba abunda ko kai namijin yaya ne gaskiya akwai zafin da in kaji wallahi tallahi sai, sai, sai ka yi, sai ka yi ihu wallahi sabida zafi fa ba wai ko wane irin zafi bane zaka iya, um, riƙewa ba gaskiya.

A'a, ni kam gaskiya ba na raba wurin ba, so wada gaskiya cututtuka dayawa inda ka fara rabe-rabe ɗin nan gaskiya bai da kyau. So I am very, very careful da wuraren da nake zuwa. Balle ma a ce wai na raba ma da wani, so gaskiya ni kam ba wai ni mai son raba bana da mutane gaskiya.

Gaskiya, abokanai masu gaskiya kuma abokanai masu ilimi, gashi, abokanai masu, um, kuɗi ma gaskiya, gaskiya yana da kyau ace ka samu wani abubuwan guda uku. Saboda gaskiya in ka samu abokanai na iska, abokanai banza, kai ma ba za ka yi zaɓe ba, ba za ka samu a kome ma a wurinsu ba. Kowai abokanai banza kenan ake kiransu. Amma in ka samu wasu abokanai masu wayo, masu ilimi, ka ga in ka shiga damuwa su za su gayma, abin da za ka yi mafita.

Gaskiya lokacin da ba wutar lantarki da a waya, da a waya na fa ni ke yi ba. A bauchi dai ana mana ƙoƙari gaskiya. In an kawo wutan dare yanzu, haka in an kawo yau daddare, sai ka yi har safe kafin su ɗauke. Kawon kafin, in je aiki in dawo kuma ina dawo wa masu musamman. Da wayan su sa'in, so in-inde ba wayan, inde ba wuta dai, hakan ina wani aiki ko na fita ina wani abu haka.

Lambar ruwa mai albarka shine a ce wa'i kai ka zama mutum da kana da gaskiya kuma kana da, um, zaman zumunci da mutane. Gaskiya wannan lambar gaskiya suna da albarka sosai sosai a wurin dan Adam. Saboda in baka da wannan abubuwan gaskiya, bara ka, alaƙarka da mutane ma bari, bari ma yi dadi ba.

To ni wannan lamarin dai ban gane ba amma rikicin tufafi, tufafi ke nakan magana? Kana rikicin tufafi ah nikan gaskiya bana wannan gane. Ai tufafi ai ba zan iya musamman abubuwan ba, suna da abubuwa da dama da ni bana, da ni ban gane ba kuma suna da ilimi, sun ga abubuwa sosai kuma gaskiya ba zan iya musu a irin wannan abubuwan ba.

Gaskiya ni na fi so in hawa lift saboda wannan ma, ba wai sai an ka tambayi, ko wanna ɗan ƙauye ma wallahi in ka tambaye shi, abun da zai gaya ma kenan. Saboda ka ga ita ta fi kuma abubuwan kauyawa ne ka ga kamar ni, kamar ni, kamar ni da ni ɗan kauye naka, ka ga in na je in na ga lift. Dole ne in hau lift saboda tafi, tafi gaskiya bari ma gaskiya ba, na fi so in hawan lift.

Eh, nikam haba gaskiya ina da agogo a hannu saboda wurin aikin mu bawa wani agogo ba. Wallahi ba wani agogo. Saboda haka in dai ba, in dai ba ka kai agogon ka ba gaskiya ba za ka samu wani abu wani agogo ba. To nikan ko wanne lokaci dai in ka gani za ka gani da agogo na a hanu saboda yana da kyau ace mutum ya san lokaci. Kagani ace kai kam you are always on time.

Ni ina kwana a gado ne fa, babban gado ma kuwa gaskiya, babban gado nake kwana. Ni kam rabuwa na da kwana a ƙasa a makaranta ne fa. Kan yanzu na za ma babban babban mutum fa. Ni kam da in kwanta a ƙasa kam gaskiya. Wannan sai wani, sai wani zamani kuma amma ni kam a gado nake kwanta kullum kullum. Ya zama min dole ma kar bayana ya zo ya fara min ciwo.

Gaskiya dangantarmu da shugaban aiki ba wai wani wani sani bane ba. Kaga ni, I have, um, ina da umarni mai girma, nima a wajen aiki. Sabida haka nima ba ƙaramin yaro bane, so dangantakar mu dai da maigidana, wato ogana kenan. Gaskiya ba wani, ba wani yawa sosai sosai haka ɗan kaɗan ne fa yafi ni fa.

Ina son ziyata a waje ne fa. To wasu lokaci ma a gida ma inna samu umarni nake iya yi amma dai was-- um, a waje dai na fi yi, a waje ance ma dai inna samu umarni nakan yi. Amma dai a waje ka ga a waje da a gida, a wurin nake son ziyarta gaskiya.

Ni ina ajiye kuɗi fa a ko haka ko a ajihu. Wasu lokaci ina iya in kuɗin da yawa ne ina iya kai banki, wasu lokaci ma indai ƙananan kuɗi ne sai in ajiye a cikin akwati na a gida. Amma wasu lokaci ma, ƙarƙashin gado wasu lokaci ma ina ajiye su ne kawai ta ko ta ina in ba kuɗi mai wani yawa ko amfani bane.

A'a ni kam ka ga ni ba mutum mai, mai son surutu ba ne. So gaskiya bana cika alaka ma da mutane masu surutu, balle haya, hayaniya. Haka gaskiya ni kam bana cika son bin hanya ma kaga mutanen suna hanayya. Lokaci ma kana abin ka kawai a zo a sa ka a cikin damuwa. To gaskiya ni kam bana so masu hanayya gaskiya.

Eh, ina zuwa gidan fim ba kowane wata. A Bauchi dinnan dai ba hawaye akwai wani gidan fim bane amma akwai wuraren da muke zuwa kallon irin su Hausa Idia dinnan. Zaka dai biya ɗan ɗari biyu ka akwai kujera za ka shiga ka zauna. Ka gane za ka ga mutane ma da yawa a wurin duk an zo kallon fim. To nikan gaskiya ina zuwa gidan fim.

Makullanmu kai, ba wai muna ajiye a wani ruwa. Har sai yanzu, abokina sata ba aka yi wallaye na musamman. So bakai isa ka aje makullin ka ba a wani waje ba. So ko wane lokaci in ma fita za muyi za ga, na rike nawa. Dan uwana ma ya rike nashi, imma ya zama dole ne a gan wani dai yana gida. So mukan bawai muna yawo da, eh bawai muna ajiye makullim mu bane muna yawo da shi ne.

Da na isa ofis, abubuwan da na ka fara yi, kaga sai in share tebul ina, kaga sai in duba files ina, kaga kowane lokacin mun je aiki kaman gobe ran-- kamar haka gobe, sabon sati kaga sai, sai a yi briefing, sai a duba abubuwan files da mu ka yi, abubuwan da mu ka yi dai daga sati da ya wuce zuwa abubuwan da za mu yi na wannan satin. Su abubuwan da nake yike nan farako ina isa ofis gaskiya.

Ban dai gane rubin yayan itace ba amma akwai wani itace da aka kira lemu. Da aka zakarce shi dan daci-daci aka, wasu lokaci ina iya zuwa haka idan ka karya shi, idan sa ba ki ɗacin shi yana umarnin cututtuka da yawa. Kuma gaskiya yana da wani, yana da wani daci ya sai ka ga, ya ma ciwon ciki, ni ke yi in ka je in ka tsinka in ka ɓalla haka zai ma wani amfani a jiki.

A'a ni kam bana yin kiran bidiyoyi gaskiya. Danwana ne ke yi amma na de gwada yi ne dai amma ni kam bana wani iya susai bane so na bari ma wada suka fi iyawa su zo su yi amma bana yi ba gaskiya, gaskiya bana yi wannan sai dai dan uwana musa zai yi amma ni kam bana yin wannan gaskiya, gaskiya bana wannan.

Eh ina sanya hula, jiya ma ka ga sanda na sanya hula, na dan fita mundan je wani shago ne siyan kayan ɗinki haka. To da na fita ma na sanya hula. Bauchin nan mafa wasu lokaci in zan je aiki in ma takawa zan yi wallahi sai na sa hula. Saboda zafin ranan bauchin nan gaskiya, kana da hula yana taimako sosai kaga rana, sai ɗan rage ma zafir rana.

Eh ni kam, ina sanya wulaye haba wajen aikin mu, ai ba ka sani.

Eh, ya zama dole ai mu ajiye irin wannan abu buwa, gaskiya. Yana da kyau a ce kana ajje irin wannan abubuwa saboda wasu lokaci in ka zo, a gaba za ka zo kana neman wani abu, ko wani yazo yana neman wani abu. Kaga ya ce ya zama dole a ce kana da record. Ka ajiye record din irin wannan abu buwa saboda in irin wannan wasu masalolin sun taso, irin wannan ranar in sun zo a ce kana iya zuwa ka je ka duba.

Gaskiya lokacin da za biya mukuɗi ne gaskiya shi yafi kyau gaskiya. Wato kashen wata kenan kai wuraren irin su ashirin da huɗu haka, ashirin da shida, ashirin da biyar haka ka dai san bazai kai kwana uku ba ko kwana biyu ba za a biya ka albashi. So gaskiya ranar nan kin nan sun fi kyau wallahi.

To, da safe dai ka ga ina shiga bayan gida muna da madubi a wurin. To in kana goge hakoran bakin ka akwai madubi, in ka gama ma shin ka shigo daki in ka sa kaya akwai madubi. To ina ji so biyu a rana dai in bawai yanzu yau bani wuri bane sai iyafin aka.

A'a gaskiya ba, ban cika damuwa da wani wai, indu ba, daftarin kuɗi ba gaskiya. Ni kam a dai zo, a dai kawo dai, a zo a tafi, an wuce wurin. Ni ba wani wai ko wani lokaci sai kaga, ina wani dube dube, ina wani em, ina wani duddubawa ba. Ni kam gaskiya kai, kaɗai barni, a dai kuɗin dai, in yazo a to shi kenan.

Kai, ni kam zan iya taka fa wallahi daga nan zuwa Jos in dai ina da niyya wallahi saboda ni gaskiya tafiye-tafiye baya mun yi wuya fa. Wallahi ni kam wajen aikin na baya nisa ma. Gobe ma in ka ga haka a ƙafa ma zan ma tafi. Zan iya tafiya wuri da nisa fa. Haba ai tun ina yaro a yawo yawo ke nan. Makaranta ma haka tafiya tafiya tafiya ina iya zuwa wurare masu nisa fa da ƙafa.

Ina geshe da mutane, ina kwana, ina gajiya, ya gajiye njiya, ya aji, in suna da yara ni ka gaishe in ce: ya yara, ya kwana njiya, ya komai da komai ka gaisuna ya ansawa. Lafiya, kai mapan, ya iyayenka, ya gida, ya haka, haka dai ake geshe da mutane, haka ne ni ke yi.

A'a, ba na iya cin manufur, tallace tallace ba. Ni kam, ba wani damuwa da irin wannan kai. A gani na ni ko bawai ina son abuba masu wuya ko challenges aka yi. Ni kam dai gaskiya, irin rayuwa na, rayuwan ba wahala ne fa. Akwai yin wani ga abu ta mun wuyi kawai barin ta kawai zan yi wallahi.

Muna inganta ayyukanmu da addu'a ne. Wasu lokaci kawai ma in kawai ya gaji ku sai ka ga ƙawa duk an tafi gida amma um wasu lokaci dai a addu'o'i mu ke yi kaga sai kawai ya tafi gida amma waye muna yi kullum kullum bane, kuza mu dole bane amma in dai akwai mutane da yawa ai ƙira abin da za mu yi kenan.

Kai ina tara sabbar kuɗi ba, bura oba ai dole ka tara kuɗi ai. Wallahi ya zama dole ka tara kuɗi. Kai a wannan zamani ace ba ka tara kuɗi ko ba kada kuɗi. Ai kai ƙanaruwa kenan ai malam, gaskiya fa yana da kyau ba a ce ka tara sabbar kuɗi, sabbar kuɗi ka tattara su saboda in ka je wani wuri ma ashe kuɗi na barkiya zai na yi.

Ba wani babban ci fa, aikin palarai ba. Wani dai dai tawa kuma zanyi. Ba wani dai dai tawa bane ni ke yi bane. Kawai, kawai abu ma ya zo ya zama, ya zo ya bi jiki ma, ya zo ya zama abun da mara kariya dai dai tawa ba wallahi saboda kullum yau ka yi, gobe ka yi, jibi ka yi. Haka ya zama ya bi jiki, abu ya bi jiki kenan.

Ina fara aiki ran Monday a lokacin karfe takwas ko tara kenan. Amma ai nafi zuwa karfe tara saboda kafin in je na riga an share-share, an gyara an yi komai da komai, an gyaggyara wuri. To ina fara aiki a tara kenan, ni kam gaskiya.

Ina gane masalolin yin aiki bisa ga yanayin ajie rekod da muke kaka. So in wani matsala ya taso, bawa sigai wani bincike sosai ba. Kawai in na, in dai matsala ya taso dai, kana duba rekod za ka gani shi kenan.

Nafi son zuwa shagon masu sayar da ƙananan abubuwa kaman masu sayar da ƙwai, masu sayar da biredi, masu sayar da katin waya. Haka ina iya zuwa saya kullum. Ayau daga be man, inje in siyan su Pepsi ko su Coca-Cola ne. Irin kayan nan duka abubuwa da aka yi da azumana dole a je. Mutum yana siya a yau da.

Ni ba na zuwa wani wurin siyan abinci ba. A gida nake son za em nake fi cin abinci. Amma in ya zama dole a ce wai na fita waje, na je siyan abinci ko a aiki ko a wani wuri, to zai zama restaurant wato wurin da ake kira Saje kenan a Bauchi gaskiya su sun. Iya irin kananan, kananan abincin nan sosai kuma ya fi arha ma a wurin.

Na fi son yanayi masu bada, um, ma'ani masu kyau, yanayi kuma masu bada umarni masu kyau, um, yanayi masu bada, um, result masu kyau saboda haka ne za ka fi samun nasara kuma nasara yanzu ya zama dole.

Eh, nikam ina cire takalma a gida fa. A ɗaki ma bana son sa takalmi in ba wai ana sanyi ba ne. Saboda a yau da gobe, ba ko wani lokaci zakaga nayi shara nayi mopping ne. So kana iya takawa da zallan ƙafanka. So wasu lokaci dai ina sama amma most of the time ina cire takalmi a cikin gida.

Lokacin da na kamu da mura, ina zuwa shago in sayi maganin mura ko in sha shayi mai zafi ko in ci abinci dai mai ɗan yaji haka saboda ina iya maganin mura a wasu lokaci. Kaman yanzu ma da ake sanyi ina zuwa zuwa shago in sayi magani tun kafin mura ya kama ni.

Aikam, eh, ina shan madara kam. In kam da madara mana ke shan shayi ko wane lokaci. Ko aka muzan sha sai da madara fa. Wasu lokaci ma ina iya shan madara haka kawai ko kaga ko gari mana inz an sha, to dole sai da madara saboda ni kam ina da dan zafin kirji ne, so madara yakan taimaka.

Ni ina kan je wurin da ake sayar da abinci kamun, kana nan shago haka zan je in siya abinci, haka sai in ci amma wasu lokaci ina iya kawo abinci ma daga gida. Haka ina kawo abinci daga gida sai in zo in ci a wajen aiki. Amma wasu lokaci dai siya nike yi a waje amma ba kowane lokaci nake zuwa siya ba.

Ni gaskiya na fi son taxi fa, saboda zai yi yiwuwa ka kai kaɗai ne a ciki ko kuwa ka yi da wani indai za ku je wani wuri tare. Amma bus ka ga inda kana bus ka ga ka kai da kai da mutane da yawa. So wasu lokaci indai za ka yi tafiya kai kaɗai ne kaga taxi yafi. Amma in dai bas to sai dai kuɗin ka be kai ba.

Ni ina zuwa kasuwa bara ran Juma'a, ƙo an sati haka ko wasu lokaci ma ranan Lahadi saboda amfaffuwa sunfi sauƙi kuma ba su da tsada kuma sai kaga mutane sun fita daga ƙauyaki da yawa sun zo sayar da kayan aikin gonar su ko wasu abubuwan da dama haka.

Ina makance damuwa a aiki bisa daga, um, rekod da nake ajewa wato rubucecen abun da abubuwan da suka faru, abubuwan da muka yi, abubuwan da muka samu, damu-damu mai ma da muka samu ina rubuta. Ka gan in wani abu ya taso, ka ga sai in je in duba wato rekod nake nan ba lallai sai na yi shawara a laba.

Teburin mu ba wurin aiki fa, ɗan wani babba ne amma ni kam nawa karami ne amma za ka ga wasu colleagues ina a wajen aiki zai ganasu su suma suna da ɗan ƙanana da yana babba babba amma akwai wani conference room namu da za ka ga teburin babba babba wallahi. Amma na wadai ɗan har sai za a ce wai ya danyi babba kaɗan ne.

Na fi son babban ɗaki fa saboda ka sami wuri kaɗan, baza kayanka, sami wuri ɗan shagali, ɗan wasa, ɗan motsa jiki akai amma ka ga wasu, in sun wani lokaci in ka samu ƙananan wuri, ƙananan ɗaki akai sai ka ga wuri ma bari ma kyau ba ka ga, ka ga ƙofa haka ko ina kusa kusa akwai gaskiya ba daɗi wane wasu sai.

Ina tabbatar da ingancin aiki by ina sake duba wato wurin da na samu um wato information kenan da zan saka a wajen aiki kuma wasu lokaci ma akan bani wato manuscript ɗin abubuwan da zan yi so ina tabbatar gaskiya wai akwai inganci a abubuwan da nake yi.

Eh ni kamar aba, ina da katin kasuwanci ai. Zaka ga ajiki, a rubuta namban wayata, address ina, email ina wato ina, ina fita wani wuri haka kamar ina je taro haka conference ke nan wajen aikin mu haka sai in na samu mutane da muna irin aikin mu ɗaya kaga sai na rarraba masu.

Ina fi son shinkafa kamar na faɗawa wani ma saboda shinkafa gaskiya in an yi shi ko da ba gari ba wallahi indai shinkafa ne. Haba malam gaskiya na fi son shinkafa fa shinkafa da nama haba ma daɗi kenan daɗi kashen ni mallam. Gaskiya shinkafa yafi kowane abinci daɗi fa wallahi.